Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? Na gode da wannan tambayar. Tambayar "ina kare wayana daga ƙwayar cuta?" tambaya ce mai muhimmanci a wannan zamani da muka tsinci kankamu a ciki. Yanzu kusan komai da muke yana da alaƙa da waya; magana da mutane, aika saƙonni, duba labarai, yin kasuwanci har ma da adana bayanai masu muhimmanci. Saboda haka, batun kare waya daga ƙwayoyin cuta ko matsalolin tsaro ba abu ne da za'a ɗauka da wasa ba. Idan zan fara amsa kai tsaye, eh ina ƙoƙarin kare wayata daga ƙwayar cuta gwargwadon hali. Ba wai na zama wani masani sosai a fannin fasaha ba ne amma na fahimci cewa rashin kula da waya na iya jawo matsala. Saboda haka, ina yin wasu matakai na kariya da nake ganin suna da muhimmanci da farko. Ba na sauke manhaja daga ko'ina ba tare da na tabbatar da asalin ta ba. A'a bazan shiga wani shafi kawai na sauke abu, ba domin kawai naga ya birgeni ba ina ƙoƙari in sauke manhaja daga wuraren da aka sani kuma aka yarda da su. Wannan yana rage yiwuwar samun wata manhaja da ke ɗauke da ƙwayar cuta. Kuma ina sabunta wayata idan aka fitar da sabon tsarin sabuntawa. Eh, na san wasu mutane ba sa son sabuntawa saboda suna jin yana cin lokaci ko bayanai amma ni ina ganin yana da amfani. Sabuntawa sau da yawa tana gyara matsaloli da kuma ƙara kariya. Amma a'a, ba kullum nake yin sabuntawa nan take ba. Wani lokaci sai na jira kaɗan in ga yadda abin yake tafiya kafin in yi. Ina kuma amfani da kalmar sirri mai ƙarfi a wayata. Ba na son inbar wata ba tare da kariya ba. Eh, kalmar sirri ko wani nau'in kullewa yana da muhimmanci domin idan waya ta faɗi wannan wadda bai dace ba zai iya shiga cikin bayanan na. Amma a'a, ba na amfani da takalma mai sauƙi da kowa da kowa zai iya hasashe game da manhajar kariya daga ƙwayar cuta. Eh, a wasu lokuta. Nan gir-- a wasu lokuta. Duk da haka, a ganina kare waya daga ƙwayar cuta ba wai abu ne da ya shafi sau ɗaya a manta ba. Abu ne da ake buƙatar kula wa akai akai. Amma a'a, ba sai mutum yana-- ya zama cikin tsoro kullum ba. Da zarar ka yi amfani da hankali, ka guji propaganda, ka fahimci wurin da ake shiga, waɗanda an saba kuma an yarda da su, ka fahimci abun da zaka ɗauko yana da inganci, ka fahimci waɗanda suka san abun suna da inganci, ka fahimci cewa abun barezo maka da ƙwayen cuta ba to shine kawai. Ƙwayan cutar da yake addaban waya ko yake samun waya shi ake kira da "virus." Kuma duk wani abu virus ƙirƙirarsa aka yi. An yi ne don a cutar da mutane kuma yi amfani da wannan gaba a karɓi kuɗin mutane. Wannan shi ne abun da na sani game da yanayin yadda mutane suke karɓan kuɗi. Domin a cutar da mutane, a sa musu virus ko ƙwayan cuta a waya ko kuma a musu amfani da shi ta wani bangare su sa a wayansu ba tare da sanin su ba. To wanan shine dalilin da yasa, akwai wasu manhaja ko kuma yanar gizo da suka kiyeya haka domin kariya daga masu kula da akwatin jam'i. Wannan shi ne a taƙaice. Na gode.